Am, ina cin abinci bayan azahar, bayan na yi sallar azahar da misalin karfe biyu. A wannan lokacin ne, a, nake zuwa in ɗau abinci na in ci a rana. Haka kuma a inda muke rayuwa a al'ada, al'adar mu, bayan sai ƙarfe biyu baya mun yi sallah muke ɗaukan abinci, mu je mu ɗau abinci mu ci.

Am, inda nake ajiye makul- makullai na, am, muna ajiye su, am, a cikin aljihunmu saboda tsaro duk inda muke, duk inda na je, am, ina ajiye key ɗina a cikin aljihuna, makulli na a cikin aljihuna. A, mu haka mu ke yi saboda tsaro, duk inda muke key ɗinmu saboda buƙatar buɗe ɗaki lokaci a kan lokaci. Am, muna ajiye kiɗinmu a cikin aljihunmu don tsaro duk inda muke muna tare da makullanmu.

Na fi son shayi wanda yake da madara wanda ya dahu. Shayi mai madara ya fi mun akan kofi. Shayi wanda ya ji madara shayi mai daɗi shi ya fi mun.

Muna son kallon, ina son kallon faɗuwar rana musamman lokacin da nake azumi ko a lokacin da muke azumi. Muna amfani da lokacin faɗuwar rana, lokaci ne da za mu buɗe baki da za mu sha ruwa da za mu kammala azumin mu wannan rana.

Ina kallon inuwata, musamman ma addini ya koyar mana a lokacin da muke wurin da ba za mu iya kallon agogo in lokaci yayi sallah, muna kallon inuwar mu a wajen sani lokacin sallah in yayi. A lokacin da sallah yayi muna iya gane lokaci ta hanyar amfani da inuwar mu, musamman lokacin sallah azahar muna iya ganin inuwar mu. Idan inuwar mu yana kallon gabas to alama ce da take nuna cewa inuwar komi na kallon gabas alama ce yi cewa sallah azahar yayi.

Um, ina iya duba kalanda kullum a wayana. Ina iya duba date da kuma lokaci a wayana. Musamman ma idan ina da so zan yi wani abu a ƙarshen wata, ina iya shiga wayana, in duba kwana nawa wata zai yi, um, watan za ta yi kwana talatin ko kwana ashirin da takwas ko talatin da ɗaya don sanin lokaci.

Ba ma iya tuni watan da aka haife mu. Babu garantin watan da aka haife mu amma dai iyayenmu suna faɗa mana an haife mu ko a watan uku, ko watan huɗu, watan biyar haka a wannan aka haife mu.

Ina iya kallon taurari da daddare saboda taurari kallonsu na da kyau suna ƙawata sama.

Muna iya sadarwa a wurin aiki ta hanyar waya ko ta hanyar tura ƙananun ma'aikatu daga ofis zuwa ofis, ko kuwa muna iya sadarwa ta hanyar messengers. Muna iya sadarwa ta hanyar intanet. Duk waɗannan hanyoyi ne da muke iya sadarwa da su a wurin aiki.

Da maƙwabtanmu tana da kyau. Muna iya ƙoƙarin abin da za mu iya yi wajen kyautata masu da zama da su lafiya. Duba da addini ya umarce mu da kyautata wa maƙwabtanmu, a addini yayi umarni da shi kuma wajibi ne.

Amma ina cin abinci da daddare, misalin ƙarfe bakwai da rabi ko bayan sallar isha. Ina dawowa sallar isha, nake ɗaukan abincina in ci. A wannan lokutan ne kullum nake cin abinci sai na dawo daga sallah, sallar isha. Misalin karfe bakwai da wani abu, karfe bakwai da arba'in ko wajen karfe takwas nake ɗaukan abinci na, nake ci da daddare. Bayan sallar isha nake cin abinci da daddare.

Abu mai zaƙi? Amm, na fi son zaƙi a kan shi gishiri. Amm, in gishiri ya yi yawa a abinci, mutum ba zai iya cin abincin ba ma amma shi zaƙi, da yadda zaƙin yayi yawa ana iya sha.

Yanzu ba na amfani da kwamfuta, amma ina da niyan sayan kwamfuta a nan gaba in yi amfani da ita. Saboda wasu ayyukan ƙurewa da wasu abubuwa nawa dole sai kwamfuta. Akwai abubuwan da waya ba za su yi ba sai ita kwamfuta. Ina buƙatan sayan kwamfuta a nan gaba.

Ina zuwa wurin aiki a dawai ko makaranta ko wurin koyarwa saboda zuwa da wuri shi ya fi muhimmanci akan ɗakin ya tsaya bai yi dawayi ba. Ina ƙoƙarin zuwa da wuri akan ɗilekti. Ba na zuwa daga baya, ina zuwa da wuri.

Ina magana da abokanan ciniki cikin hikima da kuma jan ra'ayinsu da nuna musu ina tare da su cikin farin ciki, ah da salo na iya ciniki da kasuwa, umm da kuma nuna musu kayana yana da inganci da sauki, umm da kuma ƙwaɗaitar musu da su sayi kayana. Wannan shine salon da nake bi wajen magana da abokanan cinikina.

Eh, ina kwana a kan gado, bana kwana a ƙasa saboda kwana a ƙasa baya burge ni. Ina kwana a ƙasa sai da in baƙunta ne ko wani larura nan ma ba yarda na iya ne na kwana a ƙasa. Amma a muhallin da nake, inda nake rayuwa a kan gado nake kwana bana kwana a ƙasa.

Na fi son zama a birni, ba na son zama a ƙauye, saboda birni akwai makaranti, akwai abubuwan zamani, akwai kasuwanni. Birni ya fi ƙauye komai, ana iya samun wadataccen ruwa, ruwan lantarki, wadataccen asibitoci da makaranti da masana'antu da sauran abubuwan na rayuwa, da kasuwanni, saɓanin haka a ƙauye.

Am, ina saka bel kullum ina stoking. Musamman lokacin da nake junior secondary school da kuma secondary school ina saka bel a wannan lokacin.

Am iya nisan inda nake tafiya da daga inda nake zuwa ƙafa ina iya tafiyan kilomita uku, huɗu, biyar, shida nake iya tafiya zuwa kilomita uku, huɗu, biyar shine nisan da nake iya tafiya daga inda nake a ƙafa zuwa wani wuri. Am ni mutum ne wanda zai iya tafiya mai ƙafa tafiya da ƙafa mai ɗan nisa da zai iya kai three kilometres zuwa five kilometres.

Ina kwana ne. A lokacin da dare misalin ƙarfe tara da wani abu goma saura ƙarfe sha daya, a wannan lokacin ne nake kwanciya. Nake, samun wurin kwanana in je in kwana. Am, kuma ina kwanciya kullum da daddare saboda mutum yana buƙatar kwana dole rayuwa sai da kwana. Am, dole sai da haka.

Amma ni mutum ne wanda yafi son shinkafa akan tuwo. Ni zan samu shinkafa bana son tuwo, kata-kata ma gaba kiɗa, am, ita shinkafar ta fi mun.

Iya faɗin lokut lokutan da nake yanke farce ba, amma lokacin da farcen su kaɗan yi yawa ina cire su a kowane lokaci.

Ina son yin hotuna a gida. Ah, in koba na gida ina son yin hutu ne in je ziyara dangi ko wuri don in yi hotuna a can. Ah, ina buƙatar zuwa ziyara wurin da zanje hutawa ta baza takura min ba, a wannan wurin nake son yin hutu na.

Am, ina iya ɗaure ƙulli. Musamman ma lokacin da nake kasuwanci, ina ɗaure ƙulli, ina sa abubuwana a cikin ƙulli. Cikin ƙulli nake saka abubuwana.

Ina iya amfani da mataimakin murya, saboda ƙara ƙarfafa murya, ta yadda murya za ta fito ba tare da wani abu ba ina amfani da mataimakin murya.

Am, lokacin da muke makaranta muna raba abinci da mutane. Ah, lokacin da muka dafa ko kuma lokacin da muka je karɓa, muna amfan ɗabawa da mutane. Muna bawa mutane in munci, mun rige muna raba wa mutane radishiyoyi bari abin mun raba.

Uhm, ƙasa ce, loamy, laka. Ƙasa ce baƙar ƙasa haka take. Ƙasa laka laka haka, baƙa ita ce ƙasar, yanayin ƙasar gidan mu yadda take.

Am barkwanci. Ina yawan musu barkwanci a lokuta da dama. Barkwanco abu ne da mutane suke so, abu ne da mutane suke so. Mutane suna so ana musu barkwanci suna jin daɗin barkwanci. Haka mutane.

Am, ina ajiye kuɗi, ina contribution wani kaso daga cikin abin da na samu. Ina ajiye wa don gobe. Am, ina ajiye wa ko a wani, ko wani rana ina iya ajiye ɗari biyu biyu biyu biyu ko naira ɗari ɗari ko wani abu makamancin haka.

Am wurin aikinmu yana da kyau kuma yana da aminci. Muna da kwastomomi masu aiki ƙwararru wurin aikin mu ba idan kuma.

Ina amfani da man gyaɗa. Wannan shine man da muke amfani da shi, mai manja da man gyaɗa. Su ne ma yuk-mayukan da muke amfani da su wajen girka abinci. Sannun su ne guda biyu, babu makamar man gyaɗa.

Gaskiya ba na iya jure barkono mai yaji, ban ma in ya min yawa ba na iya cin abincin. Kasancewa ta ina cin barkono amma in ya yi yawa ina son ɗan daidai haka, bai yi yawa sosai ba bai yi kaɗan ba, mai ɗan yawa kaɗan dai haka. Am ina son barkono mai yaji amma in ya fi haka ba na jin daɗinsa.

Um, ina iya cimma manufar tallace-tallace ta samun customomi. A lokacin da na yi tallace-tallace, na iya ƙara samun customomi masu zuwa da kuma masu saye ta online. Am.

Motivation na ɗaya daga cikin abun da yake bamu ƙwarin gwiwa a aiki. A inda aka yaba aikinmu aka nuna ƙwarewarmu muna jin daɗi. Hakan kuma na ƙara mana ƙarfin gwiwa da dogewa a aikinda muke yi. Am motivation na ƙara mana ƙarfin gwiwa, zaburar da muna ƙara mana ƙarfin gwiwa jan aiki.

Am, ina wanke kayayyaki na, sau biyu ko sau ɗaya a sati. Musamman, Asabar, Lahadi a lokacin nike makaranta ina kokarin wanke kaya na a wannan lokaci.

Am, ina iya yin ciniki a kasuwa. Ina da kuɗi, ina buƙatan abu, ina iya ciniki da mutane, am, musamman ma a lokacin da nake satalata. Ina ciniki da mutane mah waƴanda suke buƙata. 'Yan makaranta suna zuwa muna ciniki tare da su. A haka lokacin da, a, na lokacin da nake zuwa kasuwa, ran Monday ina ciniki da mutane waɗanda suke bukata, ina cikin kayayyaki sosai da su.

A'a, ba na sa turare kullum amma ina da niyan gaba in na samu dama, in na samu kuɗi zan yi ta saka turare a kai a kai. Am in na saka turare sai na ɗau na turare wani ɗan uwana nake ɗauka wani ƙanina nake sakawa. Amma ni mutum ne mai son turare, ina da burin in dinga saka turare nan gaba amma yanzu dai ba na saka turare kullum sai jifa jifa.

Am, a gidan mu muna da bokiti ya kai guda uku. A inda muke kwana ma da su muke amfani. In za mu ɗebi ruwa ko za mu yi wanki, da su muke amfani. Mu ɗebi ruwa mu yi wanki da shi ko mu sha duwuo. Duw wanu abun da amfani da yi danganci ruwa da su muke amfani. Muna da bokitai guda uku a gidan mu.

Am, ina amfani da sauro net. Ina amfani da gidan sauro saboda kare kaina daga, ah, sauro. Ina amfani da gidan sauro saboda, am, kare kaina daga sauro. Am, yanzu haka ma ina cikin gidan sauro. Gidan sauro kariya ce ga lafiya.

A lokacin da nake da labule, labule na kalan sa milk ne haka da wani kamar pink haka, kaloli ne daban-daban. Lokacin da nake amfani da labule da a ɗakin mu muna da labule ma a window amma yanzu mun cire. Kalan sa kalan milk haka dark milk haka yake muna amfani da labule a ɗaki.

Umm, ina iya share gida a lokacin da nake da lokaci. Ina iya share gida sau ɗaya a sati. Gida gabaki ɗaya ina iya share ɗakina kullum kullum.

Aiki a makaranta, muna saka compound a lokacin da zamu yi aiki a cikin makaranta. Muna saka uniform a cikin makaranta domin aiki.

Lokacin da nake yankan albasa, albasa da yake da zafi sosai na iya sakani kuka. Am, idona sai ta kawo hawaye saboda zafin albasan na iya sakani in yi ta kuka, am, in yi ta kuka saboda zafinsa. Amma ba kowane albasa ke sakani zubar da hawaye, ke sakani kuka ba. Akwai irin albasan da in kana yanka shi saboda zafinsa, za ka ga idonka ya fara hawaye, ka fara kuka ba a soronka ba. Amma dai musamman lokacin da nake makaranta, ina da irin waɗannan albasa da in mutum yana yanka su suke saka shi kuka sosai.

Ina iya siyan kaya a yanar gizo musamman crypto. Ina iya sayen kayan crypto a yanar gizo kamar coin in ajiye shi, in ya tashi in sayar da shi. Ina iya kuma ina da niyyar nan gaba sai sayan abubuwa da yawa ta hanyar yanar gizo.

Yadda nake son zama ina son zama cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali, da tsoron Allah da addini da kyautatawa mutane da kuma ɗabi'u masu kyau.

Am ina ajiye bayanai na a yanar gizo, musamman a cikin Gmail dina. Ina, na ajiye hotuna na da tun da daɗewa a cikin Drive. A cikin Drafts na ajiye su da yawa. Am ina kuma ajiye contact dina a cikin email dina a yanar gizo. Ina ajiye bayanai na da yawa a cikin yanar gizo a waya na. Ina ajiye bayanai na a yanar gizo a wurare daban-daban.

Am, abun da nake ji ranar biyan albashi, am, ba na karɓan albashin gwamnati amma ina karɓan albashi, a, wayata. Akwai abun da nake yi da ake biyana a wata-wata. Ina, ina, ina, ina gaggawa kafin wata ta cika don a biya ni. Ina jiran ƙarshen wata saboda samun albashi.

Am, ba abin da nake jin tsoro illa Allah, Allah shi kaɗai shine abin tsoro wanda ya halicci duniya, wanda ya halicci mutum da dabba, kome da kome a duniyan nan duk abin da ake gani Allah ne ya halicce shi. Shi ne zai azurce mutum, ya raya mutum, ya kashe mutum, kome na Allah ne. Shi kaɗai nake jin tsoro, shi ne kaɗai nake fatan rahamarsa, ya min rahama bayan mutuwata, ah, ya saka min da gidan aljanna. Allah shi ne abin tsoro.

Am, ina shirya ayyukana akan tsari, tsari mai kyau, tsarin dai kamata A kan ƙurewa, tsarin da zai ɗore. Haka nake bi wajen shirya ayyukana. Ina ƙarancin ayyuka a kan lokaci, am lokaci, bayan lokaci ta yadda ayyukata za su tafi Ba tare da samun wani kangarɗa ba.

Ba na biki, bikin ranar haihuwa saboda mu a addinin musulunci biki ranar haihuwa bai halatta ba. Biki ranar haihuwa ba abu bane da ake so a addinin musulunci. A lokacin da mutum yake ƙara shekaru, lokacin ne yake ƙara matso kabari. Shekarunsa suke raguwa, gaddar be zai shekara saba'in a duniya. A lokacin da yayi shekara ashirin, shekara ashirin da biyar sau da masa shekara arba'in da biyar a duniya, yana matso kabari, yana matso mutuwa ne, ba abin farin ciki bane. Rayuwarsa tana, ta, tana, ta, tana kuso ƙarewa.

Am, ni mutum ne da ke sanya agogo a hannu a baya. Ina son agogo, ina saka hannu musamman lokacin da nake makaranta. Baya lokacin da hannuna ke rabuwa da agogo. Agogo abu ne da nake sawa sosai a lokacin da nake makaranta saboda duba lokaci, kwalliya da kuma ina son agogo. Na yi amfani da agogo sosai a lokacin da nake makaranta.

Am tufafi, da na fi so shine tufafi fari. Tufafi fari na ɗaya daga cikin tufafin da na fi so. Bayan tufafi fari kuma sai tufafi milk. Milk color na ɗaya daga cikin tufafi da yake min kyau, a da kuma na fi so. Am bayan wannan kuma, light yellow ma na ɗaya daga cikin tufafi da yake min kyau da kuma pink color ma na ɗaya daga cikin tufafin da suke min kyau sosai.

Abincin da na fi so a cikin abu, na fi son, ah, nama. Nama na ɗaya daga cikin abincin da na fi so musamman ma naman kaza. Naman kaza na min daɗi sannan kuma yana da muhimmanci sosai a jiki. Yana ɗaya daga cikin bodybuilding food. Na fi son a cikin abinci na fi son nama, nama kuma a cikin nama kuwa na fi son naman kaza.

Am, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda ta yadda zan samu sauƙin aiki da ita kwamfuta. Am, sabunta waya ko kwamfuta na ba wa mutum dama ya samu sauƙin aiki da ita, yayi, yayi aiki da ita cikin kwanciyar hankali ba tare da shaƙewa ko wata matsala ba. Rayuwa ma gaba ki daya tana son sabuntawa kwamfuta, tana son a sabunta ta. A, ina sabunta kwamfutata da nake amfani da ita, lokaci zuwa lokaci.

Eh, ina iya dafa abinci. Musamman lokacin da nake makaranta, makarantan kwana ita ce ta koya min dafa abinci. Ina iya dafa abinci, inyi kuma inci, ina iya dafa abinci.

Am, bana kunna kendr a gida amma akwai waɗanda suke amfani da kendr. A yan uwa da nake tare da su musamman masu gyaran waya suna kunna kendr. Mutanen da suna iya kunna kendr a gida akwai waɗanda suke kunna kendr saboda bukata su amma ni bana kunna kendr, ban taɓa kunna kendr ba.

Farkon safiya a lokacin da na farka, abu na farko da zan fara yi shine addu'a kamar yadda addinin musulunci ya koya mana. Da zaran mun farka da safiya mu fara da addu'a, baya mun yi addu'a, mu tashi muyi alwala, muyi sallah, mu je mu gode wa Allah, muyi ta karance karance. Wannan shine aikin da nake yi daga tashina da safe.

Ina amfani da su sosai. Ina amfani da matashin amfani sosai saboda muhimmancinsa, ah, da kuma ƙarfinsa da dubawa da lokaci. Hm, hakika ina wannan.

Eh, ina aiki lokaci bayan lokaci, am, saboda bana son ɓata lokaci. Ina ayyuka mabambanta a rana. A'a, bana, ban cika zama babu aikin yi ba. Barma lokacin na zauna ba-babu aikin yi bana jin daɗin daman. A'a, ina aiki lokaci akan lokaci saboda muhimmancin lokaci. Bana bari lokaci ya tafi. Shine dalilin da yana sa nake aiki lokaci bayan lokaci, lokaci akan lokaci.

Ina iya tofa yawu a waje wurin da dai ba zan cutar da wani musamman a waje, a wurin zubar da shara ko wani wuri haka dai da tofar da yawun ba zai dawo wani matsala ba.

A'a, ina amfani da sabulun, ina amfani da sabulu kamfanin-- ina amfani da sabulun wanki wajen yin abubuwa na duka danganci wankin kaya da kuma sauransu. Am, ina iya amfani, ina amfani da Family Care a da lokacin da nake makaranta har kuma, a, kwanakin baya duka ina amfani da Family Care. Na ɗaya daga cikin sabulun da nake amfani da shi wajen yin wanka. Sabulun yana min kyau. Family Care na ɗaya daga cikin sabulun da nake amfani da shi.

Ɗaya daga cikin malamin da na fi so wanda yake da hikima. To irin wannan malamin shine malamin da na fi so. A cikin malamai na fi son malaman addini. Malamin addini shine na fi so akan malamin boko.

Ina zubar da shara a bola. Ina tattara shara, tara shara in yi taru. Yayi yawa in je in ɗauke shi in je in zubar da shi a bola wurin da ake zubar da shara. A nan nake zubar da shi shara saboda ba ko ina ake zubar da shara ba sai a bola. Inda ake zubar da shara bayan gari haka.

Am, a lokacin da muke makaranta, muna aiki da ƙungiyarmu ta makaranta wajen kawo cigaba da kuma tsare tsare mai kyau a tsakaninmu da kuma samun karatu mai inganci da kuma samun ƙima da mutunci a idon duniya a sauran ɗalibai. Muna iya kokarinmu.

Am, bana son wuri mai hayaniya. Am, bana zuwa wurin da ake hayaniya, bana so wurin da ake hayaniya. Hankali na, na tashi. Na fi son guri, wurin da ba a hayaniya. A, babu natsuwa a wurin da ake hayaniya. Na fi so wurin da ake natsuwa, ake shiru, wanda babu hayaniya na surutu ko na wani abu. Irin wannan wurin da na fi so. Bana so wurin hayaniya.

Am, a lokacin da nake makaranta ina iya zama kan gwiwa. Musamman a lokacin da aka saka ni hukunci ko training ko yin wani abu, ina zama kan gwiwana maimakon in zauna da mazaunina.

Ina iya ɗinka tufafi, ina iya ɗinka tufafi saboda ɗinka tufafi yana zamantawa wajibi. Ina ɗinka tufafi a duk lokacin da na samu dama. Kuma yanzu a halin da nake ciki, ina da niyyar ɗinka tufafi. Da tsarin na samu dama, ina da niyyar ɗinka tufafi masu yawa saboda tufafi na ƙara wa mutum mutunci da kwarjini a idon duniya.

Ba na gabatar da rahoto saboda ni ba ɗan jarida ba ne. Am, gabaɗatar da rahoto aiki ne na 'yan jarida waɗanda suke yaɗa labarai da rahotanni. Amma ina iya, ina iya yin nasiha da faɗakarwa, in yaɗawa mutane, in gabatarwa da mutane amma ba na gabatar da rahotanni. Ba na ɗaukar rahotanni in yaɗa.

Yadda nake shaƙatawa a lokacin hutu ina amfani da wayana, ina cika wayana da caji sannan kuma ina samun in yi bacci. Wa'yannan su ne hanyoyin da nake samu ina shaƙatawa. In ci abinci, in ci yin ƙoshi, in yi bacci wa'yannan, a in yi yawace yawace na shine hanyoyin da nake samu nake shaƙatawa.

A gaskiya ni mutum ne wanda yake da murya mai ƙarfi. A lokacin da nake magana, murya na tana da ƙarfi in ina magana da mutane. Murya na ba a hankali take ba, tana ƙarfi sosai a lokacin da nake magana da mutane. Musamman ma in ina magana da sauri ko kuma ina son maganar.

Muna nake yi da yamma kafin in kwana. Ina, yi askar na yamma sannan kuma ina ɗaukan bukiti in je in ɗebi ruwa. In dawo in yi wanka, bayan na yi wanka in fita kuma in yi alwala, in sa sabon kaya, in tafi masallaci.

Dangantakarmu da shugaban aiki a wurin aikinmu, lami lafiya bamu da wani matsala da shi. Muna zaune lafiya a lokacin da muke a wurin aiki. Muna aiki salun alum cikin ikon Allah da yardan Allah a lokacin da muka kasance a makaranta. Muna zaune da shugabanmu a wurin aiki lafiya.

Ina iya duban lambar QR a waya. Musamman a lokacin da ike so in yi connecting ko in turawa wani wani abu na yana iya ɗaukar, na iya ɗaukar lambar QR dinsa muyi connecting mu tura wa juna duk abin da za mu tura. Lambar QR tana da amfani a waya. A, ana so waya ta kasance mai lambar QR.